So nawa nake amfani da waya na? A rana idan na tashi daga bacci a ƙarfe biyar, ina duba waya in gan meye ne lokaci don in tashi in dafa wa yara na abincin da za su kai makaranta. Sannan in na gama dafa abincin nan sai in musu wanka sai in kai su makaranta. Idan na sauke su a makaranta sai in dawo gida sannan sai in fara amfani da waya na, ta duba su email na, in duba su, su wasiƙa da su, da call log na in gan ko akwai wanda ya kira ni ko akwai wanda ya tura min wasiƙa da ban buɗe na gani ba. Domin haka sai ya zama na biyu kenan, na amfani da waya na idan na aje wayan na ci abinci sai in sake ɗaga waya in fara amfani da shi domin ina da wasu ayukoki da nake amfani da waya nake yi. Kuma domin haka ina ini kuma ina cika wasa da waya na kamar so, so takwas a rana. Kuma ina aiki da shi ina, ina iya yin waya, ina kiran gida inji lafiyan su iyaye na da su 'yan'uwa ne na. Kuma ina dinga kiran mai gida na a wurin aiki inji lafiyan shi. Sannan kuma har in yamma ya yi na dafa abincin dare sai in sake in taɓa waya din ina ɗan duba su WhatsApp messages, in ɗan in yi social media kaɗan, in duba su Instagram da su TikTok na. In na dudduba kaman ma awa daya sai in sake in bar wayan sai in yi bacci. To a rana dai zan ce ina amfani da waya kusan so takwas. Kuma ina yin haka domin dole ne in yi amfani da waya din domin yana taimake ni a wasu ayukoki da ayukoki na yau da kullum.